Eh, ina sanya tunatarwa don ayyuka. Kuma dalilin da ya sa nake haka, ka san-- kun san idan mutum ya waye gari, yana da ayyuka da yawa da zai yi. Dole mutum ya sanya tunatarwa don ayyukansa don mutum yana iya mantuwa. Kun gane? So, ya kamata mutum ya, ya, ya, ya, ya, ya sanya tunatarwa don ayyuka. Kuma in ba haka ba, mutum yana iya rikicewa, mutum yana iya mantuwa. Kun gane? Kuma abun yana da kyau gaskiya. Ya kamata ace mutane su koyi sanya tunatarwa don ayyuka. Balle in kai mutum ne mai ayu-- mai, mai, mai ayyuka da yawa, kana da aiki da kana yi da yawa, dole ne mutum ya, ya, ya, mutum ya, ya, ya sanya tunatarwa don mutum yana da mantuwa. Kun gane? Abun, abun da nake so in faɗi kenan. Na gode.

Gaskiya na ji murnar, na, na yi, na yi murnar tambayan nan kuma zan ba ku amsa mai kyau gaskiya. Ai lokacin hutu lokacin da mutum zai shaƙata ne, ka gane? So abun ne, kai, yana, abubuwan da nike yi gaskiya suna da yawa kuma amma, amma dai ku, ku, ku, ku ɗan saurara zan gaya maku. Uhm, abun, abun da nike yi da nike uhm, shaƙatawa lokacin hutuna kusan mutum yayi aiki, yayi aiki da gashi nan kana, kana wata kusan shida kana ta aiki, kana ta aiki. An ba ka hutu to ya za ka yi ba? Sai ka shaƙata hutun ka ba in lokacin hutun ka ya zo. To abun da nike yi shine in na samu lokacin hutu gaskiya abubuwan da nike yi suna da yawa. Abun da dai zai sa ni in manta da aikin da nike yi ne shine, shine nike so ina ta yi a, a lokacin hutuna. Tau bari in fara dai in gaya maku. Na ɗaya shine bacci. Gaskiya ina bacci sosai, sosai ina bacci. Ina iya awa uku ko huɗu ina bacci kuma ina iya ƙara rana guda. Kun gane? Kuma banda barcin dare ke nan fa. Kun gane? So abun ne to gaskiya bacci dai shine number one ina. Kuma akwai, akwai cin abinci kuma. To dole mutum ya yi ta cin abinci. To mutum yana hutu ba sai ya ci abinci ba. To ai shine. To ai ina cin abinci sosai gaskiya kuma ba kowane irin abinci ba ina zaɓa gaskiya. Abinci mai daɗi, mai kyau, mai, mai ƙara ma mutum ƙarfi da lafiyan jiki shi nike ci. Mai quality, mai kyau nike so. To kuma ina bubbuga su games ina nan. Ka gane? So ina, ina kamar chess ko scrabble ko, ko ludo ko table tennis ko badminton. Eh games dai ina ta yi, ina, ina, ina bubbuga games da yawa gaskiya a lokacin hutuna. Kuma akwai taɗi wasu lokaci zaka ga infi ta in nema abokanai na mu zauna kawai muyi ta taɗi. Ka, ka gane? So abun ne gaskiya abubuwan nan suna da yawa ga, ga kallon fim ne. Kai gaskiya ina son kallon fim. Ina son kallon fim. So in na samu lokacin da zan kalla fim ina kallon fim sosai. Rana ma daga safe har dare ina kallon fim. To abun ke nan. Kuma in mutum yayi irin abubuwan nan ai ka gan ya, ya shaƙata lokacin hutun. Eh shi ke nan.

To, tambayan nan ya ba ni daɗi bari in gaya muku. Gaskiya ina tafiya kasuwanci amma ba don kaina ba. Wan insu lokaci ina tafiya don iyayena, ka wasu lokaci ma yawancin lokacin ma don su ne ba don, ba don ni ba. Kun ga ne? So abin ina gaskiya ina tafiya don kasuwanci kuma akwai abubuwa da yawa da ni ke siyarwa. Akwai, ina iya siyarwa, ina iya siye abun nan. Takalma da yawa ina iya siye, um, riguna ina, iya siyan wanduna ina iya siye, kayan miya, kayan abinci kun ga ne? Kayan gida irin kayan gyara gida, da dabbobi wasu lokaci, kayan ayuka dai da yawa da yawa. Sai kuma zuwa kasuwa gaskiya yana da kyau. Mutum ya fita daga gida ya je kasuwa yana haɗu da mutane kala kala da yawa kuma yana hidima yana magana da su. Kun ga ne? So abin gaskiya yana da kyau amma ina, ina tafiya don kasuwanci. Ina tafiya don kasuwanci. Balle mutum, ah mutum yana Kano ba zai tafiya don kasuwanci ba. To me? Kano in ba kasuwanci ba. Kun ga ne? To ai maganan kenan.

Toh gaskiya akwai kiɗi kala kala da nake son ji gaskiya. Kuma ni saboda ni Kirista ne akwai kiɗin da ban ji a kuma wasu da nake ji. Kuma a cikin Kirista akwai kiɗin da muka ce da su worldly music akwai wanda kuma muna ce da su gospel music wato wayanda Kiristoci ne suka yi. Kun gane? To ni gaskiya na fi son yawancin kiɗan da nake ji na, na, na, na, na, na gospel music ne. So abunda dai nake son in gaya muku shine akwai ni ina, ina, ni, ni ma ina haɗa kiɗi. Kuna iya ce da ni, ni producer ne. So ina, na fi son Afro music, na fi son kamar kun gane Afro dai ko highlife ko blues irin nan. Amma jazz dai bana son jazz da yawa amma gidan kamar Afro, kamar blues, kamar a, a, a, a, a highlife gaskiya ina son su. Irin kiɗa din da nake so kenan kuma in na same su ina tuƙi din nan gan. Gaskiya sautin nan zaiyi daɗi gaskiyanken.